Me kake yi don ƙara aiki? Ina yin aiki ne saboda in samu kuɗi. Ina aiki ne don ƙara mutunci. Ina aiki ne saboda in kiyaye abubuwa da yawa. Bana aiki idan ba, ba mutunci a ciki. Na fi yin aiki idan akwai mutunci a ciki sosai. Bana barin aiki sai ta kwana. Bana yin komai amma ina aikin da ya kamata ne. Bana aikin da bai kamata ba saboda aikin da ya kamata shi ya kamata a ce a dingayi ba aikin da bai kamata ba. Shi yasa nake yin abun da ya kamata.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, ina sanya tunatarwa don ayyuka, saboda ayyuka suna buƙatar tunatarwa sosai. Wani lokaci ina sa alarm saboda ya tuna mun lokacin da zan yi aiki, ko in zan tashi bacci. Ina sa alarm saboda in je wurin ayyukina da wuri. Amma in dai ba haka ba, wani lokaci ina makara zuwa wurin aiki.

Kana da WiFi a gida? A'a, ba ni da WiFi a gida. Saboda shi WiFi a gida wani lokaci, baya barin mutum ya yi aikin da ya kamata. Shi in mutane suka sa WiFi ana jin sauƙin aiki sosai. Shi ya sa bana sa WiFi a gida. Amma in ka sa WiFi a gida ko da yaushe, wani lokaci network ɗin yana rawa sosai. Amma in dai ka sa asalin WiFi mai kyau ɗin, to network ba zai dinga rawa ba. Yanzu, kamar yanzu zamani ya zo dole sai ana amfani da shi. In ba amfani da shi to gaskiya sai a hankali. Shi ya sa nake amfani da WiFi sosai da sosai.

Ka fi son miya mai zafi ko sanyi? A'a, na fi son miya mai zafi. Saboda in ka sha miya mai zafi jikinka zaka ji yana da kuzari sosai. Amma in ka sha miya marar zafi, jikinka baya kuzari. Shi yasa nake son miya mai zafi. Ba haka ba, miya marar zafi ba ta da daɗi sosai. Miya mai zafi sinadarin shi ya fi wuta kuma ya fi taimakawa jiki da jini wurin gudanar jini da ayyukan gabai. Kuma miya mai zafi ya fi kamshi da armashi da daɗi ba kamar miya marar zafi ba. Amma miya mai sanyi ba shi da daɗi. Wani lokacin ma zaka ji ya daskare sosai saboda manja.

Kana rufe baki lokacin hamma? Eh, ina rufe baki lokacin hamma. Saboda in mutum yana hamma bai rufe baki ba, bakin shi zai iya karyewa. Amma in ka rufe baki to kana hamma to bakinka ba zai yi komai ba kuma yana da amfani sosai. Wani lokaci in kana cikin mutane hamma ya zuma in ba ka rufe baki ba za a dinga jin ƙara na ha. Amma in ka rufe baki to kaima ba za ka ji kunya ba. Saboda shi wani lokaci hamma indin ya zo yana zuwa ne ba ga ta tam ba lokacin da mutum yake so ba. To in ya zo ma irin wannan, to dole mutum yana buƙata ya rufe bakin shi in ba haka ba za a zo ana ma dariya. Shiyasa nake rufe baki ko da yaushe in ina hamma. Amma in bana hamma gaskiya bana, bana rufe baki. Shi lokacin da ake, aka fi so a rufe baki shine lokacin da mutum yake hamma musamman da safe ko rana ko dare dare. In mutum yana hamma a wannan lokacin to gaskiya ya kamata yayi ƙoƙari ya rufe shi.